Ba na raba wuri da nake yanar gizo dalilin da yada bana rabawa, saboda bai da tsaro. Idan kuma na nuna akwai kidnappers akwai ɓarayi a gari yanzu haka shiyasa nake kiyayewa.

Eh ina kokarin buga rubutu da sauri kanga sai don in Allah ya bani wancan baiwan yin rubutu da sauri. Du'a na mana dictation a makaranta rina rubuta da sauri.

Yana karɓan bako da muhimmahimanci ne, domin baƙo na shine arziƙina kuma baƙo na shi ne mutum da ya ɗauken da daraja, shi ya saya ya kawomin ziyara.

Eh ina son ɗaukan hotuna, idan na ɗauki hotuna ina yawan ajiyan su a yanar gizo saboda da nan gaba zanyi amfani da shi tuna da baya.

Eh ina iya kunna wuta gaskiya saboda wani lokaci ni na nake shiga kicin in yi girki. Sannan kuma ina iya kunna wutan ɗuma ruwan wanka da zan yi aiki.

Ni nafi son wasa rige-rige sannan kuma lokacin kuwa yana son wasan kwallon kafa muna iya zuwa iyo ni da abokanai a kogi muyi wasa mu dawo tare.

Eh baƙa ɗai juriya barkono nake yi ba. Ina son barkono sosai domin ni kalan mutum ne mai son cin abinci da yaji sosai a cikin abinci yana sa ni cin sosai.

Yadda muke aiki da tarihin ƙungiya shine muna haɗa kai ne muyi aiki, idan aiki ya fi ƙarshe ɗaya mu muna haduwa muyi shawara tare da juna tukuna muyi kara sar da aiki.

Eh ina iya jefa dutse nesa. Abokina ya koya min jefin dutse da nesa sannan kuma na iya zuwa farauta harbin zunzuma da dutse.

Eh ina kallon inuwa na. Dalili da ya sa nake kallon inuwa na saboda idan ina tafiya da rana, in rana ya haska ina iya amfani da inuwa na in yi lokaci ma kaina.

Ni ina bada kyauta da dama. Nakan iya bada kyautan abinci, nakan iya bada kyautan sutura, nakan iya bada kyautan aiki ma amma yana danganta daga bisa ga abin da kake so.

Kayan aikin da muke amfani da suwa gwajin aiki muna yi amfani da guduma, muna yi amfani da zarto, muna yi amfani da wuƙa, muna amfani da fensir da alƙalami da fefa duka.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa kasuwa ranar Lahadi sannan kuma ina iya zuwa kasuwa ranar Laraba bisa ga lokacin da kayan aikina suka ƙare kuma ina son sabunta.

Idan ina neman izini a wurin hutun na, ma mai gida na magana gaya masa kan cewa ina so yadan taimaka ya ba ni izinin in dan samu in hutu gajiyan aiki da nake yi na kwana uku ko huɗu.

Eh ina amfani da sauro net saboda magance cizon sauro da kuma magance kaina daga wasu ƙwari masu cizo ga baki ɗaya ina amfani da shi.

Eh ina aika kammala aiki akan lokaci. Dalili sani haka ni da abokanai na wurin aiki muna haduwa mu yi aiki ɗaya kafin na muje wani kan aiki.

Ina rubuta rahoto wani lokaci sau uku, wani lokaci ina rubuta rahoto sau huɗu. Bisa ga yanayin aiki ne, wani lokaci ma ina rubutawa sau biyu, farkon wata da ƙarshen wata.

Ina tafiya wurare da ƙafa ne wani lokaci kuma in na samu babur na kan yi amfani da babur ko kuma keke in yi tafiya in je wuri da nake so in je saboda inje in dawo akan lokaci.

Gidan da na ke yi kullum shi ne ina tashi da sassafe in goge hakori na, sannan in wanke wanken kwanuka, in dafa abinci, in share gida, in yi shirin tafi gwajin aiki.

Duka nasara da muka samu shine manyan kamfani ma sunzo suna so su haɗa kai da mu saboda a gina kamfani ɗin ya fi haka girma sannan kuma mu bunkasa cikin al'umma.

A'a, abin da nake so ci, wuri da nake so ciye da wuta shine na so zan gina gindin bishiya akwai lemon kwalba na sanda kuma akwai kujera mai laushi da kuma abincin ci.

Na fi son zama a kan kujera. Dalilin da sana ge son zama a kujera wani lokaci shine in gajiya ya mi yawa, na zauna kan kujera na kamfanin samu hutu kafin na jiki na ya huta kwanta ta birma.

Eh, abincin da na fi so ci da safiya shine shayi da kwai ko kuma in samu kunu da ƙosai ko in samu soyayyen dankali da yaji ko kuma in samu doya da aka soya da yaji me mai.

Eh ina son buɗe taga a gida, dalilin sa na yake buɗewa saboda shan iska ne yanzu. A lokacin zafi ne wanda nake bukatan iska a cikin ɗaki, sa'annan kuma ina son kallon waje.

Eh ina miki jikina da safe. Dalilin sa nake miki jikina saboda duk gajiya da nake samu ko kuma na samu a bacci na tashi jikina ya mike gaba kidaya.

Eh, ina bin ka'idojin aiki sosai. Dalilin sa na ke bin ka'idojin aiki saboda in kammala aiki na cikin lafiya ba tare da an samu matsala ba. Shiya sanake bin ka'idojin aiki.

Abunda nake inganta aikinmu shine bamu taɓa yarda mu bar wa yanda ba ma'aikatan mu bane su zo suna tattaɓa mana kayan aiki sannan kuma idan ka zo saya abune acikin shagon mu, ko wanda zasu nuna maka wajan ɗaukan abubuwan da zaka ɗauka.

Yanda nake bikin ranar haihuwar mu shine ina siyan kaji sannan kuma ina siyan abinci wanda zan raba wa mutane da kuma kayan sha wanda zan ba baƙi da su ka zo.

Eh, irin wasa da nake son yin yawuje shine buga wasan kwallon ƙafa. Sannan kuma ina iya son zuwa gidan fim ƙwallo ko kuma mu je yi waƙoƙi.

Ina yanka farce sau biyu a sati. Dalili da yasa nake yanke farce sau biyu a sati saboda farce na kalan farce ne wanda yake tsira da wurin.

Eh to ina duba sakon da waje lokacin sau uku da safe, in duba sau uku da rana bayan na tashi ma ina duba sau uku.

Lokacin da babu wutan lantarki nakan dauki pepa da fensir in fara zane zane, wanda zan zo daga baya in dauki kwamfuta na in bibiye zanen da nayi da fensir din.

Ina fin kuzari da tsafe domin da sassafe akwai sabon karfi da nake ji a jikina wanda nake farkawa da shi. Idan na kama aiki idan na sa jiki na iya kammalawa a kan lokaci.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Dalilin sa nake son ɗakina yayi haske saboda komai me nake nema zan samu sannan kuma abu bazai ɓata a ɗakina ba, bazai biya abu ya ɓata a ɗakina shiyasa nake son ɗakina yayi haske.

Eh, abunda nake da ragowar abinci wani lokaci nakan duba abincin din in barshi da yamma in zo in ci, wani lokaci kuma nakan ajiye shi a cikin fridge saboda karya bace.

Ina iya gabatar da rahoto domin wani lokaci shugaban ƙasan mu ko kuma maigidan mu a wurin aiki idan bayan nan yana bani dama in rubuta rahoto.

Yadda nake gaishe da mutane shine inda abokanai na ne nakan zo in same su muyi dariya, mu tafa, muyi gaisuwa, muyi hira indai kuma iyaye ne nakan durkusa na yi gaisuwa.

Kayan marmari da nafiso shine abarba da lemu da tumaturi da kuma kankana duk ma ina so.

Eh ina duba kalanda kullum. Dalilin dayasa nake duba kalanda kullum shine ranar ayyukana ina da ranar da idan ya zo hutu ne nawa. Shi ya sa nake duba saboda kar in manta ranar hutu.

Kayan ɗaki da na fi so shi ne ina son labule, na son cushion, ina son TV, ina son gado sannan kuma yana son firji.

Eh muna da wifi a gida gaskiya amma wanda muke da shi baya yi aikin da nake so sosai, baya rike caji. Shiyasa na son siyan sabon wifi da zai rike min caji niga amfani da shi.

Launi da na fi so ni, na fi son launi baƙi da kuma launi fari. Dalilin sa ni ke son wa'incan launi saboda na saka su ko a kaya ne suna min kyaun gani kuma ina jin dadi.

Abincin da na fi so shine na fi son ɗan wake ko kuma shinkafa da wake. Dalilin yasa nake son ɗan wake saboda ɗan wake kala abinci ne dan kaci, zai riƙe maka ciki sai da kai ta shan ruwa.

Labaran da suke ƙaƙƙafa min baya, daidai da Sani ke barin su suke ƙaƙƙafa min baya saboda ita ta san yadda ya kamata ta yi ta ƙarfafa min baya kuma a samu nasara ba tare da matsala ba.

Abin da nake tunawa daga yaro shine ina iya tuna cewa ni da abokaina na mukan taru mu je kogi muyi wasa, mu je bule sannan kuma mu je muna tsokana a junan mu.

Kison zama a birni, dalilin da ya sa na ke son zama a birni shine duk abin da na ke bukata da wanda zai kama sauƙin rayuwa akwai su, akwai asibitai, akwai makarantu, akwai jami'ar tsaro.

Ina cajin wayana da safe ko kuma daddare idan zan kwanta. Dalili da yasa nake cajin wayana da daddare saboda bani da barin wayana ya huta, ina aiki da shi ne akai akai in ba tare da ba ku huta ba.

Da nake amfani da shi dan sako ne, ina amfani da Messenger Facebook ko kuma ina amfani da WhatsApp Messenger, wanda lokacin na yi amfani da SMS app dina na tura saƙo.

Abin sha da na fi so shine na fi son coke, da lidan sa na ke son coke saboda yana yin gas na shi, idan na samu na ci da cin-cin yana min dadi kuma yana rike mini ciki.

Lokacin da nake wanke kayayyaki, na fi son wanke wa da sassafe ne, domin da sassafe idan na tashi na wanke kayayyaki ne, zuwa ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu za su bushe kafin na guga.

Ni nafi son tasi. Dalili sana ke son tasi, saboda shi in ka shiga za ka samu kai kaɗai ne ba tare da katakuru da mutanen ciki ba. Shi ya sa nafi so.

Eh waya na na cika ajiya, akwai wa'yansu ajiyen hotuna da nake yi da waya na ma, domin shi haka da waya ɗin ya fi mun tsaro.

Eh ina raba ayuka ga wasu, mafi yawa ma da abokan aikina muna raba aiki a junan mu idan aikin ya musu yawa suka raba dani, nima aikin ya min yawa na raba dasu.

Ni na fi son babban fure ja wanda ake saminsa a bakin kogi. Shi nake yawan kai wa budurwana ɗun itama. Tana san irin wancen fure ja shi yasa in nazu bakin kogi nakan cire in kai mata.

Abubuwa mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine ka samu abokiya da zai iya ba ka shawarar sannan kuma ya taimake ka ya cire ka a cikin yanayin mummunan da ka ke ciki.

Eh gaskiya ana aiki bayan lokaci. Idan misali ba ni da kuɗi sosai a jikina idan an kawo aiki bayan lokaci nakan karɓa inyi saboda duk aikin da mutum ya yi bayan lokaci nashi ne kuɗin ɗin.

Lokacin da shekara da nafiso da nafiso, lokacin na Karshen shekara wato lokacin Disamba kenan, lokacin da ake bikin Kirsimeti yana murnar tsakanin yan uwa da yan uwa dominar haihuwar Yesu.

Eh matashi da nake amfani da su, na iya amfani da matashi guda biyu ko uku. Mata na takan taya ni amfani da guda ɗaya. Sa annan in na gaji na ba ta ɗaya.

Eh, ina da katin kasuwanci. Idan ba ka da katin kasuwanci a nan jihar mu, ba za a bar ka ka shiga kasuwa ka yi saya da sayarwa ba. Saboda haka sai ka karɓi katin kasuwanci a bakin gate.

Ina share gida wani lokaci sau uku, wani lokaci nakan iya share gida sau biyu domin wani lokaci bana samun lokacin zauna gidan yin ta sharewa, na fita aiki.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya. Ni Allah ya ba ni baiwa rera waƙa sannan kuma in ina wanka ma ina rera waƙa ko ina aiki ina rera waƙa. Haka nake.

Yadda na ke daidaita aiki da rayuwa shine na fi daukan aikina farko mafi mahimmanci a rayuwa. Idan na gama aikina tukuna nakan iya bada lokaci ma rayuwa in hira da abokaina.

Yin wanka da safe, sannan na dawo daga wajen aiki, baya na dawo jikina da datti kuma akwai gajiya jikina, nakan ƙara yin wanka kafin na ci abincin kwantai barcin.

Eh, ina rubuta kuɗin da na kashe a wajen aiki dalilin da yasa nake rubuta saboda shine zai taya ni yin lissafin ko ina samu riba a kasuwancin da nake yi ko kuma bana samu riba.

Yeso, ina iya ƙidaya da daki wani lokaci sau huɗu wani lokaci sau biyar, dai lesa da nake yi haka saboda tabbatar cewa ko ina suna nan a tsaftace.